Ina cin tafarnuwa sosai amma ina daɗewa ban ciba, saboda tafarnuwa tana sa warin baki ko kuma wani abu ba ka makamancin haka. Shi yasa abin da ya kamata idan zaka ci tafarnuwa, ka wanke bakinka bayan ka gama ci shi ma ka wanke bakinka yanda zaka samu nutsuwa. Shi yasa da yawa mutane idan sun ci tafarnuwa ma, basa zuwa su je su yi wani abun nadama. Ko su shiga mutane ko su yi wani abu ka mance haka. To tafarnuwa tana ɗaya daga cikin abun da mutane basu so mafiya mutane basu son tafarnuwa. Za ka gani ba su cin ta, wani ma da ya gani yaji ko abinci an sa tafarnuwa, za ka gani bai ci. Za ka gani ya ce ba zai ci ba. Saboda idan zai shiga mutane, mutane za su ce yana warin ta baki. Diddade tafarnuwa tana ƙara lafiya, sannan tana sanya kuzari da sauran abubuwan yau da kullum. Sannan tana maganin mura da abubuwan da suka shafi sanyi. Idan kana mura, lokan kana iya shan tayokinka je ka samu wasu abubuwa ka dai sha. To idan ka sha tafarnuwa sai ka ga cikin ikon Allah ka samu sauƙi. Hakama idan kana fama da sanyi, idan ka samu tafarnuwa zaka samu sauƙin wannan sanyi in ba ta re da ɓata lokaci ba. Shi yasa ko likitoci a yanzu suke cewa an samu tafarnuwa a naɗa ko kuma an sanya ta cikin garin yaji, tana taimakawa mutane wajen yaƙi da, da rashawa wato sanyi da wani abun da ya shafi tafarnuwa. Haka abun yake basu san cin tafarnuwa saboda abu ne me dadaban wanda mutane basu cika maida hankali kansa ba abun da ya shafi sanyi, idan ka samu ka daka yajin ka, ka citta da wani abu ba ka mance haka, to za ka, za ka samu sauƙin sanyi. Sanyi abu ne me bada wahala. Idan ka na jin sanyi za ka gani kana samun tafarnuwa, indai ka samu tafarnuwa ka ci, to cikin ikon Allah za ka samu sanyi, za ka samu sauƙin sanyi ba tare da ɓata lokaci ba. Haka za haka mutane suna tururuwa zuwa kasuwa, suna samun tafarnuwa nan suna ci, suna sauwa dan sau da su daƙa yaji. Hakawa taliya idan ta samu yaji mai tafarnuwa tana daɗi sosai. Wallahi sai kaji kaman ka tsinke ɗan yatsa saboda daɗi. Mutane suna mai da hankali akan tafarnuwa, amma ba kowa na, ba kowa ke mi da hankali akanta ba. Saboda haka, mutane ya kamata su mai da hankali akan lafiyarsu da abubuwan yau da kullum. Abubuwa ne masu faɗakarwa ya kamata ace ana yi wa mutane su san illolancin tafarnuwa da kuma alhirancinta. Wannan zai son siya ma sai yayi abunda ya dace. Tafarnuwa abu ce me kyau da ya kamata ace mutane suna amfani da, da ita. Tafarnuwa tana sa lafiya, tana maganin sanyi, tana yin abubuwa da dama wanda zai ba mutum lafiya ba tare da ya samu damuwa ba. Meyasa mutane basa cin tafarnuwa sosai? Saboda kamar yadda na ce can baya, tana magan, tana, tana sa warin baki, domi abu ba ka mance haka. Shi yasa mutane suke tsoron cin tafarnuwa, musamman ma idan za su je wani wuri ko idan za su shiga mutane. Saboda haka, mutane ku kiyaye cin tafarnuwa idan za mu shiga mutane. Amma kuma tafarnuwa tana da matuƙar tasiri idan aka zo maganan lafiya. Domin lafiya tana ƙyautata mata abubuwa sosai. Za ka ji idai maganan sanyi za ka ji ka samu nutsuwa indai ka samu ka ci tafarnuwa nan. Tafarnuwa tana ɗaya daga cikin abubuwa masu faɗakarwa da sauransu. Abun da ya kamata mutane su mi da mu hankali kenan shi ne su bashi sadaƙa zuwa kasuwa suna sauwa ba tare da sun samu matsala ba. Su yi su sami mai araha, su samu.

Ina tafiya sosai. Abin da ake bukata shine ya kasance akwai tafiya mai nisa. Tafiya mai nisa tana kamawa sosai. Ina tafiya ta ƙasa da abin da ya shafi nisa. Tafiya da ƙafa ta naya daga cikin tafiya mai cin rai wadda zaka iya ɗaukan lokaci kaga ba ka je inda kake so ba sannan ko ƙafahuwanka suyi ta ciwo. Ƙafahuwa suna ɗaya daga cikin abin da ya saba ni zan tafiya a ƙasa. Tafiya a ƙasa ba ta da daɗi sosai ba ta da daɗi. Idan zan je wajen aiki farko ina shirya wa. Bayan na shirya sai in fito bakin hanya sai in fara tafiya a kasa wannan tafiya a kasa in tana ɗaya daga cikin abunda ke cimin rai amma saboda rashin kuɗi haka nike daurewa inje in dawo inda nike so ba tare da nasa mu matsala ba tafiya a ƙasa tana ɗaya daga cikin abin da yake sanya ni nishaɗi. Duk da haka zaka haɗu da mutane kala kala da mabanbantan abubuwa iri iri a kan hanya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya ni farin ciki idan ina tafiya a ƙasa. Ban cika saye saye kan hanya ba idan ina tafiya a ƙasa. Wani lokacin dai idan daddare ne ina sayan aya da sauransu sai in samu wuri in ɗan zauna idan na huta sai in cigaba. Tafiya ta ba tare da na ɓata lokaci ba saboda abubuwa ne masu yawa da nake san in gabatar. Dole ne in samu wuri in dan zauna in huta saboda nagaji tafiya idan kuka gaji tana da matuƙar wahala. Zaka baka sauri da abubuwa da dama ba zaka same su ba. Amma saboda wannan ta dalilin wannan sai kagani tafiya ta tana sauri sosai. Idan na samu aya da sassauran wasu abubuwa ina ci. Abubuwan da ake buƙata sune ya kasance kanada takalmi mai kyau wanda zai kai ka inda kake buƙata. Wannan zai taimaka maka ka je inda kake buƙata ba tare da ya tsinke ba. Mutane dayawa basu da abin da za su ci kaman tafiya ta da takalmi. Dayawa mutane ba su tafiya a ƙasa ba sai dai su samu wuri su hau mashin koko su siyo wani abu. To ka ga idan ka danganta ni ɗashi za ka gani an samu canji sosai matuƙa. Wannan yana taimakawa sosai wajen kare haƙƙin takalmi ya kasance takalminka yayi kyau sosai ba tare da ɓata lokaci ba. Na yi amfani da wannan dama ta tafiya ƙasa wajen inganta lafiyata saboda shi ma yana ɗaya daga cikin exercise wanda ake yi wanda zai taimaka ma al'umma su kasance sun zauna cikin lafiya da ƙoshin lafiya. Babu yanda za a inta biyan kuɗin mashin ina zuwa can wajajan ba tare da an biya ni salari mai kyau ba. Da ace salari ina yana da kyau da abin da zanyi za ni sayi mashin ko in samu ina hauwa mashin wanda zai taimaka min wajen gabatar da aikina ko wasu hidimomi na dama. Ina mai da hankali sosai akan abin da ya shafi wannan. Amma dole ya kasance ka ga an baka zaɓi wacce kake so ka yi. Tafiyar kasa koko tafiyar saman mashin koko saman mota idan Allah ya hore maka duk da zaka ga ba kowa ke hawan ma motar ba sai masu kuɗi watoh masu hannu da shuni wanda suna da kuɗin da za su je duk inda su ke so. Amma marar kuɗi shi abin da zai samu ya samu ɗan mashin in ta buƙatar duk inda zai je ko kuma ya je ya samu a daidaita safa ko kuwa da an makamancin haka ya samu ya tahi wurin da yake buƙata. Abune me faɗakarwa da nishaɗantarwa. Ace yau ga shi za ka je ka an so ta tafi da ƙasa yana ina zai ɗauke ka lokaci sosai matuƙa. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ɓata wa mutane rai. Sai ga ƙarshe suka cewa eh be kamata ce su yi haka ba. Wannan abu abu me girma ya kasance ka je kayi tafiyar ƙasa da kanka ka je wani wuri me nisan tsiya wanda zai baka iko da damar ka gama abin da kake so ba tare da ɓata lokaci ba.